Kana son ɗakin ka ya yi haske? To in ɗaki da haske yana da daɗi in kuma da duhu wani sa'in yana da amfani dan dare yayi mutum zai kwanta gaskiya yana buƙatar ya kashe wuta ko yana yaɗo. Amman dai gari ya waye kuma da haske shine mafi muhimmanci. Idan aka yi wannan tambayar nan ina son ɗaki da haske? Eh, da rana. Ko ina son haske na da duhu? Eh, daddare. Haka abun ya kasance.

Kana jin tsoron ƙwari? A'a ƙwari ai toh abu ne da ba'a jin tsoron su saboda su ba su da irin illar na firgitarwa ko na wani abu. Sai dai wani sa'in suna da mugun cizo suka ma mugun cizo sai ka ji haushi. To amma dai in mutum na jin tsoron su ai gudun su za ayi, to ba a gudun suma hatsali ma sai dai a kama su a kashe sabida sun yi mugunta. To gaskiya tsoron ƙwari ba zan ce maka ina jin tsoron su ba sabida bama ya cikin abubuwan da muke jin tsoro.

Kana iya tuƙin mota? Eh ƙwarai tuƙin mota na ɗan iya kaɗan amma ba sosai ba to amma duk ran da Allah ya sa na samu kuɗi nikaina naga motar kaina to zanyi ƙoƙari gaskiya in samu nima iniya motan da sosai in dinga tuƙawa. Mota na da abubuwa yana cikin abubuwan da gaskiya suna da matuƙar amfani kuma mutane na jin daɗin shi yana rage wahala kuma yana rage abubuwa. Dama mutum in ba nashi bane zaka ga in yaje yana tuƙa mota yana wahala saboda in wani abu yafaru da mota yadda min motar mai mota na iya zuwa ya ce shi gaskiya ya abiya shi kuɗin shi. Ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza yake zai ko wa yake zaza ka ga dai an samu matsala kenan mota ce. Haka ne shine mafi daɗin yanda zaka ji daɗin tuƙa mota.

Kana zuwa gidan fim. Haba shekaru na in je gidan fim, sai kace wani yaro? Me zai kai ni gidan fim. A'a gidan fim ai na ƙauyawa ne, da yara ƙanana. Abin kunya ne zuwa gidan fim, kaje ka kalla fim. To amma dai in mun ce gidan kallon ƙwallo shi ma mun zo shi gidan fim, to zan yarda sabida muna zuwa gidan kallon ƙwallo mu kalli ƙwallo. Amma dai wai gidan fim a je a sa movie mu kalla ko fim na America, ko na yarbanci, ko na Hausa, ko na Nigeria, ko na China ko na Rasha ko na Turkey, Turkiyya. In ka ce mu je gidan kallo mu kulli waƴannan abubuwan, ai abun kunya ne. Mun zama ƙatin banza ba mu da abun yi. To amma dai ƙwallon dai muna zuwa can mu kalla. Amma dai gaskiya amsa da zan ba ku anan shine bana zuwa gidan fim idan dan na kallon fim. Amma nakan zuwa gidan kallon ƙwallon, wannan shi ba gidan film muke ce mai ba, muna ce mai gidan ƙwallon ƙwallon. To amma za ku yi ƙwallon, ah, ƙullon goro ne, gaskiya zamu ce mata gidan fim ita ma.

Kana iya dafa abinci ƙwarai kuwa? Ni namiji ne, amma dai ina dafa abinci wani macen ma bata iya girki irin nawa. Ko ma tana, tana cewa tana jin daɗin girgi na. To, bari in baku labari. Yau da safe da na dafa wani dankali, na yi mai wa buga mai wani miya da ƙwai. Kowa ya ga abin nan sai ya ba su sha'awa kamar su zo su rungume ni su cinye. To, ni girki gaskiya na koye shi gurin mahaifiyata ne. Lokacin tun ina yara, za ta dinga mana gori ta ce, "haka za ka je ka bar matanka ba ka taimaka mata." Zo ka mun girki, haka muka koyi girki. Ai, zamanto da na je jami'a sai ya taimake ni. Saboda ni ɗan talaka ne, ba abinci sosai. Sai dai ka yi girki, ba ma sai abinci a waje to ba ka da kuɗi. Sai dai ka yi girki. To daga nan dai na koya, na samu.

Yaya kake koyan fasaha sabo. To, ni naiman ilimin fasaha sabo ina amfani da, ah, waya ne wato netwok. Sabida shine abunda mu ya kawo fasaha kusa damu sannan nakan zuwa YouTube sai in ga inyi kallo game da abun da aka yi posting. In ga ya abubuwan sababbi da ke gurin kuma in koya yadda ake amfani da su.